Gaskiya ina ba da shawara a aiki sosai da sosai. Saboda wasu abokan aikin naka in ba da shawaran ba gaskiya bazaku samu a muku aiki mai kyau ba. Sai dai a muku aikin da aka ga dama. To sai da shawara ita rayuwar gaba ɗayan ta in aka ce kowa zai yi abin da ya ga dama, to ba ra a biya buƙatu ba ba ra a yi farin ciki ba. Haka matuƙa gaya gaskiya sai da, sai da farantawa mutane da, da bawa mutane nishaɗi ko da bawa mutane shawarwari masu matuƙar ratsa zukata. Sabda shi muddin ɗan adam zaka ba shi shawara mai kyau kuma zaka kyautata mai to falillahilhamdu ayli ba laifi za ku yi mu'amala da shi sosai da sosai. Amma muddin mutum zaka ba shi shawara kuma baka kyautata mai kana muzguna mai to fa shawaran ka bai aiki. Allah shawaran ka bai aiki. Shawaran ka ba inda zai tafi ba inda zai je. A yanda ka bada shawaran nan a haka za a bar maka kayan ka. Haka za a bar ma kayan ka. Amma kana bada shawara kana kwatantawa shine shawara nagari kenan. Shawara nagari. Shawara mai ma'ana. Amma muddin kana ba wa mutum shawara ƙila kai kuma ma kana aikata wannan abunda kake ba shi shawara a kai to ai babu amfani. Ba amfani wallahi ko kaɗan. Amma kana ba wa mutum shawara kai kana kare kan ka daga aikata waƴannan miyagun abubuwan da shi yake aikatawa kake ba shi shawara a kai. To fa ko fir'auna ne shi sai ya jira, jira dole ma jira dole kawai. Sai ya jira kawai. Dole ya natsu. Amma kana ba da shawara kana tsiya kaima. Kaima kan ka baka gyara kan ka ba. Ko kana wa'azi kana tsiya kaima kan ka. Kai kan ka ka ji da kan ka ma tukun. To kaga harka ta lalaci. Harka batai kyau ba. Kuma ka bada shawara kayi aikin ƙwarai kayi aiki taƙuru kaji tsoron Allah yauwa. Kaji tsoron Allah ka tuna saduwar ka da Allah. Shima ka nesantar da shi ka nuna ya ji tsoron Allah. Tuna zai yi sadu da Allah. Sannan kuma in ya haɗu da Allah bada kyakkyawan abu ba, akwai matsala kawai. Akwai matsala. Ban Sani ba ko ku baruwan ku da Allah. Allah muke bauta yauwa. Yanzu dai kawai sai mu ce Allah yasa mu dace. Nan kuma ina bawa ilahirin duniya ma shawara. Ba iya na aiki ba. Shawara akan komai na rayuwan ga. Duk abunda zaka yi a rayuwar nan, to kaji tsoron Allah ka sani zaka haɗu da Allah. Kawai ka sani zaka haɗu da Allah. Nan kuma Allah shi ba azzalumi bawansa bane. Muddin wani ya baka shawara in ka ɗauka ta maka kyau shima wannan yana daga kwamisho a wajan Allah. In ma bata maka kyau ba shi dai yana da kwamisho. Kai kuma nan wallahi naƙuwa zaka yi dakuwa zaka yi, kebura zaka sha sosai. To dan haka daga nan duniya in aka baka shawara ka ɗauka indai shawara ce mai kyau. Shawara ce wanda zai gyara ma'aikata. Shawara ce wanda zai saka cigaba a aikinku. Zai saka muku cigaba a ma'aikatarku to ka bada ita. Allah zai baka lada sannan kuma kun samu cigaba. Kuma cigaban ba iya wasu zai amfana ba. Kai da kan ka kai da ka bada shawaran ma wannan cigaban zai amfane ka. To don haka gaskiya a cigaba da bada shawari. A cigaba da bada shawari yana da kyau. Abune mai matuƙar kyau kuma ni ma ina badawa kuma zan cigaba da badawa. Wannan shine Allah yasa mu dace ameen.

Motsa jiki ina yin shi kullum amma wasu wani lokacin ina tsallakewa. Sanadiyar matsalolin dai da ake samu na yau da kullum. Yau kana da lafiya gobe ba ka da lafiya. Amma motsa jiki ana yi. Daga cikin motsa jikin da nake yi, ina yin ƙwallo, ina yin gudu sannan kuma ina yin gym. Ina yin jumping rope. Ina tsalle, ina tsalle igigiya kenan shine jumping rope. Da turance. So gaskiya ina yin wa'innan ayyuka. Ina yin, ina mo motsa jiki gaskiya sosai da sosai. Sati dai bai wa ace sati yazo ya wuce ban motsa jiki ba. Ban motsa jiki ba ma har jikina ciwo yake yi.

An zo inda nake bukata, an zo inda nake so. To fina-finan da nake kallo dai suna da yawa. Ina kallon Indiya Hausa, ina kallon Hausa fim, ina kallon Nigerian fim, ina kallon American fim, action movies, ina kallon Latin, ina kallon Norway, ina kallon carnivals da sauran su da yawa da yawa. To bari mu ɗauki na farko in faɗa muku abun da nake fara kallo. Ina kallon Indiya Hausa. Indiya Hausa yana bani nishaɗi matuƙa gaya. Sanadiyan, ina jin yaren da ake faɗa ko da ba na lura. Sannan kuma ina jin nishaɗin ina kallon Indiya Hausa. Dudda ma dai akwai ƙarairayi a fina-finan Indiya Hausa da ake fassarawa. Amma kuma waɗannan ƙarairayin fa ina buƙatar su fa. In babu wannan ƙarairayin ma dai ban kallon Indiya Hausa. Ƙarairayi suna burge ni, suna daga cikin abun da yake sakawa ma in kalli fim ɗin. Da burge ni, ina jin daɗin su sosai da sosai. Gaskiya ina kallon fim sosai, Alhamdulillah. To magana ta Indiya Hausa kenan. To in aka wuce Hausa fim, da na kalli Hausa. Amma wata biyar da suka wuce zuwa biyar bakwai haka ne da suka wuce, na daina kallon Hausa fim. Sanadiyan, shiriritar tayi yawa. Rashin tunani da rashin basira yayi yawa. Suna yin abu basu da hujja, suma kansu basu san me suke yi ba. Dud da yarena ne amma zan faɗa. Gaskiya suna yin abun da suma kansu in aka ce me ne wannan, ba za a faɗa maka me ne ba. Saboda me ne ne, ba a san me aka yi ba. To, ani ba za'a zo kawai ka yi ta kallon abun da ma kai kanka ba ka san me kake kallo ba. Kuma fim ne bai ƙarewa. An fara fim tun dubu biyu da sha tara. To babu alamar ya zo rabi ma balle ma ace an gama shi. Bai yi wa ma a gama shi kawai bai gamuwa shi. To gwar da shi. Fim ne ake yi tun episode one. An yi ma episode kusan two hundred episode. A Hausan fa. Yanzu irin "Izzar So." Da na kalli "is the show." Amma baya ƙarewa kuma hauka ake. Producer ya mutu, director ma ya mutu. Yanzu kan ba masu san me suke yi ba. Su dai kawai suna dai suna fim. Su juya ta nan, su juya ta nan. A zo a ringa sa sound inda bai dace ba ma. Sound inda bai kamata ba ma. Sound in bai kamata ba, bai dace ba ma, baya cikin tsari ma haka kawai bai kamata a yi shi ba. To su kuma suna yin shi ko a jakin su yan iska kawai. Saboda muga mahaukata man da masu kallo su suka maida mahaukata. To gaskiya diganan nace Hausa fim ba abun kallo bane ba. Tun da ba za su inganta shi ba, sai mu ka daina kallo. To an gama da batun Indiya Hausa. An yi batun Hausa fim shi ma dai an gama. An gama. Jawabi a kan Hausa fim. Na faɗi dalilin da ya sa na daina kallon Hausa fim kuma na faɗi dalilin da ya sa nake kallon Indiya Hausa saboda yana ba ni nishaɗi. Hausa fim ba wai bai bani nishaɗi ba. Yana ba ni nishaɗi amma haukan ta yi yawa. An gama da wannan babin. To a motsa American fim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. American fim duniya ne. Wato muddin kana kallon American fim wanda aka zuba basira, aka zuba technology, za ka tabbatar America su wuce duk yadda kake tsammani. America babba ƙasa ne. Da kuma British. Yanzu shekaran jiya ma na gama kallon "The Day of the Jackal." "The Day of the Jackal" ka ce jiya. To "The Day of the Jackal" daniya ne, daniya. Gaskiya ne "The Day of the Jackal" fim ne. In ana batun wasan kwaikwayo, ma'ana fim kenan. Fim shine wasan kwaikwayo a Hausance. To in dai ana batun wasan kwaikwayo, gaskiya "The Day of.